Today, yanzun nan lokacin rani ne, wuri yana zafi. Ni dai ina son yi wanka so biyu, na yi da safe in na gama aikina da safe, da yamma ma in na gama aikin yamma sai na yi wanka. Idan ka yi aiki ka gama, da ka yi zufa kuma yanzun nan dole za ka samu zufa ɗaya da ƙarni a ciki. To ka gan in mutum ba ka yi wanka ba, za ka dinga yawo da jiki, jiki mai wari. Shi yasa in na tashi da safe in na yi su aikina na gama sai in yi wanka. Da yamma ma in na yi aikina gama sai in sake in yi wanka naɗam fesa tilari sai na yi barci.